Nakan ba wa lokaci muhimmanci. Idan zan je wuri nakan je ne da wuri. Ban cika son na je daga baya ba saboda bana son na wulaƙanta lokaci. Nakan ba wa lokaci muhimmanci, so nakan je da wuri, na yi duka abin da zan yi da wuri na kuma bar waje cikin mutunci da mutunta.

Eh, ina da WiFi a gida. Sabida WiFi, amfanin WiFi yana da matuƙar ƙarfi, eh network da kuma yakan ba da sauƙin ayyuka a ko da yaushe. WiFi na da matuƙar muhimmanci a wannan zamanin namu. Yana da kyau ka same shi a gida, domin sauƙaƙawa lambuwar ka na yau da kullum.